A'a gaskiya ba ko da yaushe nake shan magani ba. Saboda shan magani kullum-kullum yana kawo cuta. Kuma in ba kana da wani ciwo ba, babu abin da zai sa ya zo ka sha magani. Amma in dai ka baka da lafiya ne! Ko wani ciwo yana damunka, to shine za ka na shan magani kullum-kullum. Amma dai in lafiyarka ƙalau, babu abin da zai sa ka zo ka shan magani. Amma wanda bashi da lafiya shine zai sha magani kullum. Ni dai ba ko yaushe nake shan magani ba. Sai lokacin da ban da lafiya, bana shan magani kullum. Saboda shan magani kullum-kullum ma yakan kawo wani cuta haka ko wani illa a jikin ɗan adam. Shi ya sa ba'a yadda ma kana shan magani kullum-kullum ba. Sai dai in baka da lafiya ne shine za ka na shan magani kullum-kullum. Amma idan lafiyarka ƙalau, babu abin da zai zo ya sa ka kasha magani kai shan magani kai ta shan magani. Da lafiyan ka ai. In kana da lafiya babu amfanin ka zo kai ta shan magani kullum. Gaskiya wannan shine ansan tambayana akan ko ina shan magani kullum.

A gaskiya bana iya duba lambar QR, saboda ba kowa ya iya duba lambar QR ba. Sai wanda suka iya, sai wanda kuma suka san kan abun sosai. Ni gaskiya ban wani san abun sosai ba, kuma QR ba kowa ya san ta ba. Man samma ina yawan shege-shege, ina yawan dube-dube. Kuma kaman lambar QR, sai wanda ya san ta, sai wanda ya yi, ya yi tunani a kan ta. Kuma ba kowa yake da lokacin da zai na duba lambar QR ba. Gaskiya ni bana iya duba lambar QR. Gaskiya, maganan gaskiya kenan saboda lambar QR sai wanda ya san shi, sai wanda ya iya dubawa. Kuma ni ban ma taɓa kawo duba lambar QR a wayana. Wannan ne amsana akan tambayan da kuka min ko ina duba lambar QR. Na gode.

Eh, yanda nake koyan sabon fasaha shine ina samu ne in zauna. Idan na zauna na samu guri na zauna na samu kwanciyar hankali sai in zo in fara tunanin wani sabon abu zan ƙirƙiro ko wani sabon abu zan koya. Zan samu in yi tunani kaman na kwana biyu zuwa uku. Nayin kwana biyu zuwa uku, ɗaya, biyu, uku ba rana ɗaya, biyu, uku zanyi tunani. To a rana na huɗun ne zan samu in fara abin da nake son in koya fasaha a kan shi. Kamana ace ina son in koyi yanda ake gyaran torchlight. To zan zo in samu in yi tunani a kan shi. Sannan ka ga wannan sabon abu ne da zan koya, abun da ban iya ba. In samu in zauna sai in fara koya. Idan na zauna sai in fara koya in ga yanda abin yake, in fara tantancewa in san ta ina zan fara. To dama ranaku ɗaya, biyu, ukun na zan fara ta tunani ne ta ina zan fara. Ta yaya ake, ta ina ake sumawa aikin gaba ɗaya. To a haka a haka zan samu in gama wannan tunani sai in samu in zauna sai in fara koyan fasahan sabon abun aikin da zan. Ta a haka nake koyan fasaha sabo. Dun Shi in zaka koya sabon abu, dole sai ka natsu ka kwantar da hankalin ka, ka natsu sabida ba komai ba ne za ka zo ka yi shi a rikice ko a birkice. Ballantana ma koyan sabon fasaha sabida abune da za ka yi zo ƙila in ka yi wannan sau ɗaya ana son ka zo ka ƙara yin shi sau da yawa. To ka ga bazai zo kuma ka zo kana mai sauri ba sabida sabon abu ne kuma fasaha ne sabuwa. Ko kuma a ce in wani ze in aka kawo wani sabon abu na fasaha haka, inda nake koyan shi wannan zan ina maida hankali ne sosai. Ina natsuwa sai na irin kwana biyu shima wannan in ga yanda abin yake, in tantance. To a haka nake koyan sabon fasaha. Na gode wannan shine ansa na na koyan fasaha sabo.

Eh, inda nake son ziyarta shine Birnin Ingila. Nan nake son in ziyarta gaskiya, saboda wannan gari yana daga cikin garin da nake son na je, na je na nan kwana biyu ko sati ɗaya ne in je in yi a wannan garin. Wannan shine garin da nake son na kai musa ziyara, in je in ga gurare daban-daban, in je in ga birnin su, in je in ga al'adu da mutanensu kuma in je in ɗan kalla ƙwallo a can gaskiya. Ziyarana babu inda nake son in je kamar in je Ingila gaskiya. Bayan na je Ingila, inda nake son kuma in ƙara zuwa ziyara, ina son in je birnin Faransa gaskiya saboda Faransa waje ne inda kowa yake son ya ɗan kai musa ziyara da wasu abubuwa. To wajaje biyun nan gaskiya ina son yawan zuwa ziyara wajen nan saboda ko da wajen shaƙatawa da buɗe ido da makamancin su to irin abubuwan nan, sai sa'an nake son in je gaskiya. Amma daman Birnin Ingila shi ne ma de na farko saboda in je in kalla wasu wanda nake son in gani a filin ball, irin abubuwan nan ma shi haddasu.

Eh, ina da dabban gida. Dabbar gidan da nake da shi ita ce, guda biyu ne ma dabbar gidan da nake da shi. Ina da shanu, bayan ina da shanu, na biyu ina da akuya. Guda biyun nan, shanu da akuya. Wannan abubuwan guda biyu su nake dasu saboda su wa'yannan su ne manya manyan dabbar gidan da kowa yana da su. In mutum bai da rago ko tunkiya to zagaye yana da akuya. To, zakaga shanu ku saniya haka. To, wannan su ne dabbar gidan da nake da shi. Gaskiya wannan dabbobin guda biyu su ne dabbobin da nake da su a gida. Kuma su nake kiwo. Gaskiya so banda wani dabba gida bayan wa'yannan. Amma ina da shanu, shanu kusan guda biyu ma nake da shi. Shanaye guda biyu, da namiji da namace. To, ta macen ma yanzu haka tana da ciki. Ita kuma akuya tana nan, tana nan a gida. Amma ita ma zan nemo mata bunsuru. Kwanan nan. To, waɗannan kawai su ne dabbar gidan da nake da shi.

Eh, nakan kulle ƙofa kullum. Gaskiya, ballantana ma lokacin da na zo bacci, to irin wannan lokutan nakan samu in kulle ƙofa na gaskiya. Su ne manya manyan lokutan da na fi yawan kulle ƙofa gaskiya. Kullum nakan kulle ƙofa na bana yawan manta wa da kulle ƙofa sabida yana da matuƙar mahimmanci yana da matuƙar amfani.